Eh ina shan madara, ina shan madara idan zan sha shayi nakan zuba madara a ciki kuma nakan sha madara ta yogurt kuma nakan sha madara ta ice cream. Madara babban abinci ne a wajena sosai tunda ina alaƙa da ita sosai. Shan madara a cikin shayi da kuma shan madara a cikin ice cream da kuma shan madara a cikin abincinmu na gargajiya waton fura da nono. Duka wa'annan nau'i ne ne wanda muke amfani da madara a yau da kullum.

Ehh, lokacin hutu muna shaƙatawa da ni da iyalina ta hanyar fita mu je mu shaƙata ko mu ci abinci a waje ko kuma mu je swimming pool inda za mu biya kuɗi mu yi wanka na wani ɗan takaitaccen lokaci. Bayan munyi hakan kuma sai mu koma, mu koma waje outdoor kenan, mu ci abinci a waje, ayi wasanni in ma akwai dutse a yi camping a kan shi na wani ɗan sa'o'i kafin kuma daga nan mu koma gida. Ta hakan ne muke shaƙatawa a lokacin hutu.

Eh muna yin taro sau biyu ko sau uku a cikin mako. Ah taron farko da muke yi shine taron meeting da muke na wajen aiki watan duk ranar Litinin kenan idan an koma aiki bayan taƙaitaccen hutun da aka yi na weekend ko kuma a bayan zangon kwananakin da babu aiki. To kuma mukan koma muyi wani sabo sabon taro ko kuma a taro kafin ku shi satin ya shige. Idan ana taron ne ranar Alhamis ko Juma'a, to in yi shi kuma ba za'a ƙare yi ba har se wata satin ta shigo.

Ina jira a layi ta hanyar yin haƙuri da wanda suka riga ni shigowa cikin layin. Bana ƙoƙarin shige musu gaba dan ni ne na zo daga baya. To nakan yi haƙuri da inda layin yake da kuma yadda kowa ya zo ya samu kanshi a cikin layin. Ni ma sai na bi baya. Ta haka ne nake wa haƙuri in jira a cikin layi. Bana sauri kuma bana gaggawan shige gaba dan wani ya riga ni zuwa. E jira acikin layi abune na haƙuri kuma ina da haƙurin jira a cikin layi sosai.

Eh ina yin kiran bidiyo idan na samu abun da nake so na ɗauka a cikin bidiyo ko kuma na wallafa shi ta cikin yanar gizo ko kuma intanet. Eh nakan yi kiranta ta hanyar bidiyo, watan ka dinga kira na ina kallon ka, kai ma kana kallo na kenan. Shine muke ce ma bidiyo call a hausance kuma ina ƙoƙari wani lokacin idan nayi nisa da iyalina nakan kira su ta hanyar bidiyo don muga juna mu kuma gaisa kuma muyi wasa da dariya bayan muna ganin juna.

Ina haduwa da abokan ciniki ne a wajen harƙallar kasuwancin da muke yi. Harƙalla kasuwancin da nake yi ta keɓance harƙalla da kwamfutoci. Ina gyaran kwamfutoci kuma ina iya updating software, software na cikin kwamfutoci. To, idan ina son haɗu da abokan aikina, muka yi waya da juna, sai muyi fixing lokaci ko kuma waje inda za mu haɗu, mu tattauna akan aikin namu ko kuma a yi wani gyara akan aikin ko kuma a yi wani abun da ke buƙatan a yi shi a wannan lokaci.

Eh lallai ina da katin kasuwanci. Katin kasuwanci na yana ƙunshe da adireshina, da lambar ofis dina da kuma lambar wayata. A mafi akasari mukan ba da wannan katin kasuwanci ne ga abokan hurɗar tamu ko kuma abokan cinikayyanmu wanda muke hurɗa da su yau da kullum. Mukan kuma iya ba ma baƙi wanda su kan buƙaci wani abun dake shagon namu ko kuma muke yi kasuwancin nashi kuma mukan iya ƙoƙarin aika musu da shi can nesa, duk ta hanyar wannan katin kasuwancin namu.

Eh ina zubar da shara ne ta hanyar zuba sharan cikin bokitin shara wato dustbin. Bayan na zubashi yakai wani ɗan lokaci bayan kwana ɗaya ko biyu yana taruwa to akwai inda muke zuwa zub da shara na cikin al'umma wato public dustbin kenan. To anan muke zuwa bayan sharan tamu ta taru acikin gida sai muje nan public dustbin namu na cikin unguwa sai muje mu zubar da wannan shara. Wannan ita ce hanyar da muke bi don zubar da shara.

Eh ina son ɗaukan hotuna sosai. Nakan ɗauki hotuna ta hanyar selfie kuma nakan ɗauki hotuna da zan aika ma abokan aiki dashi. Kuma nakan ɗauki hotuna idan munje wajen wani sha'ani nakanyi ƙoƙari naga anyi hotuna dani balle sha'ani na ɗaurin aure to se nayi ƙoƙari naga ni da ango da amarya da abokan arziki mun haɗu a waje ɗaya mun ɗauki hotuna domin tarihi. Eh ta haka dai na zama mai son ɗaukan hotuna sosai.

Launin tawada, launin tawada da nake amfani da ita, ita ce baƙa. Eh, baƙar tawada tana fidda rubutu sosai kuma tana daɗewa kafin rubutun ya goge. To, ta dalilin hakan da na fahimta shi ya sa nake amfani da tawada baƙa, don tana nuna alama sosai kuma takan daɗe ba tare da ta shuɗe ko ta koɗe ba. Ko da koyar da yara nake a cikin aji a makaranta, na fi amfani da tawada baƙa ko kuma rubutu nake da alli nawa, ni ma na fi amfani dai da tawadar nan dai baƙa.

Eh lallai nafison tuwo, shine abincin gargajiya wanda nafi amfani ko nadi mu'amala dashi. Tuwon ma wanda na fi son mu'amala da shi shine shituwan shinkafa ko kuma shi tuwon masara. Nakan yi amfani da su da miyan wake ne ko kuma da miyan kuka ko kuma da miyan kuɓewa. Lallai shi tuwo abinci ne mai kyau kuma abinci ne mai daɗi gamu ƴan gargajiya da muke nan a arewacin ƙasan mu Nijeriya. Lallai na fi son tuwo sosai fiye da shinkafa.

Eh muna da fanka a rufin ɗakin mu dan amfani da shi wajen sanyaya ɗaki lokacin zafi. Lallai shi fankan da muke da shi a ɗaki yana sama ne kuma akwai wanda ke ƙasa wanda ake kiran shi standing fan. Mukan yi amfani da wa'annan fankoki biyu ne a lokacin da ake alhini na zafi. Su kan sanyaya mana ɗaki da kuma ofis da kuma wajen zaman mu da wajen cin abinci a lokacin zafi. Lallai muna da fanka a rufin ɗakunan mu sosai.

Eh na kan yi amfani da matashiyar wuya, watan filo idan na kwanta bacci. Na kan yi amfani da ƙarama ce don kada ta mun tururu a kaina in kasa jin daɗin baccin. Shi matashin wuya abu ne wanda ke ƙara ma bacci launi na daɗi da kuma kamala a lokacin da ake yin shi. Ah, matashin wuya abu ne wanda wasu ke iya kwanciya da shi wasu kuma ba sa son kwanciya da shi. Amma ni dai a ainin ina amfani da matashin wuya lokacin baccina.

Ina kammala aiki ne a lokaci, ta mai da hankali wajen yin aikin kuma amfani da lokacin dake ƙasa lokacin da aka bani nayinshi wannan aiki bana bari wannan aiki ya wuce wannan lokaci da aka riga aka gindaya ana son a yi shi kuma bana ƙoƙarin in kawo wani tabbaraki wanda zai ɓata shi aikin da ake yi don a samu a same shi akan lokaci. Ta haka ne nake kammala aiki akan lokaci.

Abu dai mafi muhimmanci a kasuwanci shine riƙe amana da gaskiya. Idan ɗan kasuwa ya kasance mai riƙe amana da gaskiya ne, sai ka ga harkokin shi na kasuwanci na yau da kullum suna haɓaka, suna bunƙasa kuma ana samun cigaba ingantacce a kai. Amman kuma idan shi ɗan kasuwan ya kasance bashi da amana to sai ka ga gaskiya babu ci gaba a harkallan kasuwanci nashi da shi da abokin huldan nashi ma za a ga babu fahimta sosai.

Eh, abun da nake yi da safe bayan na farka shine zan yi sallah. Bayan nayi addu'a nayi sallah sai in zo cikin gym ɗina in ɗan motsa jiki. In na ɗan motsa jiki kaman na wasu ɗan sa'o'i kaɗan, kaman mintuna goma ne zuwa minti ashirin. To sai na koma kuma na shiga bayi na yi wanka, na fito na ci abinci sai na fara shirye-shirye kayayyakin sawa na da takalma na dan na shirya fita zuwa wajen aiki. Wannan abubuwan da nakeyi kenan da safe idan na farka.

A irin wasan da na fi so shine wasa na motsa jiki, watan damben wrestling ko kuma damben boxing. A waannan wasanni biyu dai suna nishaɗantar da ni, nishaɗantar da ni sosai sosai. Don a kowane rana idan na san za a yi wannan wasan damben wrestling ɗin ko kuma damben boxing, to na kan je bakin akwatin talabijin dina da dan na kasance kusa da shi wannan talabijin, dan a yi wannan wasan wrestling ɗin ko kuma boxing ɗin ina nan a wajen. Lallai na fi son wasan boxing ko kuma wasan wrestling.

Ina gaishe da mutane ne ta hanyar martaba su da mutunta su da kuma duƙunnawa yadda al'adar mu ya gurfanar. Idan ina so in gai da babba na gaba da ni, to ba zan iya gaida shi kai tsaye ba, sai na ɗan nuna wani ɗan kamala da kuma girmamawa a tattare da ni. Ta haka ne nake gaishe da mutane da safe a kowane lokaci. Sannan kuma shi wannan gaisuwa ya zama al'ada namu wando kullum sai mun gaishe da mutane da safe idan mun tashi.

Ina zuwa kasuwa ne ranar, ah, Juma'a da kuma Asabar. Kasuwar ranar Juma'a da nake zuwa, ina zuwa ne don in siyo kayan miya da nama da kuma kifi. Kuma kasuwar da muke fita ranar Asabar da matana da yarana, muna fita ne nan super market na cikin gari da za mu siyo musu kayayyakin tafiya makaranta dashi na sati mai gabata ko kuma mai zuwa irin su biskit ne haka da ɗan juice na yara.

Eh ina fikicin tufafai gaskiya ina fikicin tufafai idan ina kwance ko kuma a yayin da nake shirin kwantawa. Ina amfani da su ne sabida na ɗumama jikina kuma na rage raɗaɗin sanyi a jikina a yayi ko kuma a lokacin da nake barci. Eh a lokacin ne na fi fikicin tufafai ko kuma tufafi.

Eh ina son dafa ƙwai ne a lokacin da na sa ƙwan a cikin tafashasshen ruwa da bashshi ya tafasa, ya tafasa sosai yayi kaman minti sha biyar ne zuwa ashirin yana tafasa a cikin ruwa. Sabida na fi son daga ƙwan, harshi ƙwai duwar na ciki kenan ya kasance ya dafu sosai ba ya ringa haifar mun da matsala a lokacin da nake cin shi ba. Na fi son inji shi ya dafu sosai.

Abin da nake yi lokacin da babu wutar lantarki shine nakan fita nayi wasanni na motsa jiki kamar su ƙwallon ƙafa da guje-guje, ko kuma nayi wasa da ƴaƴana. Idan na ga babu wutar lantarki na tsawon lokaci kuma sai mu je mu ƙoƙarin amfani da hanyar samun wutan mu na sola. Ita ma sai ta kasance mana hanyar samun wuta na lantarki na wani lokacin kafin wutar lantarkin mu ta dawo.

Na'am. Tabbas ina kunna sanarwa na apps. Ina kunna su ne saboda ina amfani da apps da yawa a waya. Don haka bana son ya kasance na ɗan yi missing updates na wasu application ɗin. To shi ya sa nake kunna sanarwa na su wa'annan application ɗin on don su tunatar da ni a lokacin da ya kamata na shiga ko na yi wani activity a cikin su apps din. Shiyasa nake kunna sanarwa a cikin apps ɗin.

Hannun da nake amfani da ita hannun dama ne, ni badame ne. Ina amfani da hannun dama wajen cin abinci, ina amfani da hannun dama wajen rubutu, ina amfani da hannun dama wajen tuƙa mota ina amfani da hannun wajen buga table tennis ina amfani da hannun dama wajen yin rubutu a makaranta kuma a littafi da alƙalami ina amfani da hannun dama wajen gaisawa da mutane kuma hannun dama dashi nake ƙoƙarin yin komina.

Eh ina mike jiki da safe. In na tashi da safe nakan yi push up ko kuma press up a ƙalla so ashirin ko talatin. Sa'annan kuma in na gama shi, zan je kan abin guduna na gym na kunna shi daidai gwargwadon gudun shi, ya ringa ja da ni kaɗan kaɗan ina riƙe da shi kaman mashin ina gudu ina tattala ƙafa na don ya bani ƙarfi a aikin da zan yi na ranar sosai.

To ni dai abin da na fi jin tsoro shi ne naman daji ina jin tsoron naman daji kamar zaki. Ina kuma jin tsoron naman daji kamar giwa. Duk suna bani tsoro saboda ban taɓa haɗuwa da kowanne daga cikinsu ba, kuma na kan gan su yadda su ke ma mutane a fim. To, hakan ya sa na ke razana sosai idan na ji alaman su ko kuma na tabbatar da inda zan je da su ɗin a wajen. To, hakan shi ne ya fi bani tsoro.

A'a, ba na yin munshari lokacin bacci saboda ina bacci ne a taƙaitaccen lokaci kuma in tashi a daidai lokacin da nake so. Ba na bari sai can dare yayi kafin na yi bacci. Ina bacci ne daga ƙarfe bakwai na yamma kuma in farka zuwa ƙarfe shida na safe kuma ba na yin munshari kwata-kwata a lokacin bacci na. Ba na yin munshari a lokacin shi bacci na.

A'a bamu da wifi a gida. Muna dai da wifi a waya. Idan wani abokin mu ko wani neighbour namu, maƙwabci ba shi da data sai mu kunna mashi wifi na waya sai ya amfani da wannan wifi ɗin. Amma mu a gida ba mu da wifi. Muna son mu samu wifi a gida amman dai har yanzu bamu da wifi a cikin gida. Gaskiya ba wifi a cikin gida yanzu.

Eh, sabulun da nake amfani da shi sabulu ne wanda ake kira Nivea. Ina amfani da Nivea Classic wajen wanka yauwa. Idan kuma ban samu shi wannan Nivea ɗin ba, to matata tana wanka da sabulun Dove. To idan ban samu sabulun Nivea bai sai in yi amfani da sabulun matana, wato sabulun Dove na yi wanka da shi. To sabulu biyu nake wanka da shi kenan, da Nivea da kuma sabulun Dove.

Eh ina kallon wata da daddare kuma ina son kallon shi watan da daddare da wata da taurari suna bani sha'awa a yayin dare lokacin da na ɗaga kai nake kallon su. Sai in ga kaman gani can a can sararin samaniya, ina hira da wasu can in ta ganin sha'awar watar da kuma wasu ababe dake can sararin samaniyan gaba ɗaya. Dan da watan da taurarin duka suna bani sha'awa sosai.

To ina gina dangantaka ne na kasuwanci ta hanyar rike amana da kuma nuna gaskiya a wajen kasuwancin, da kuma cika alkawari a lokacin da aka buƙaci wani, ah, harkalla wanda muke yi a cikin kasuwancin. Wannan shi ne yake ƙulla dangantaka mai ƙarfi tsakanin ka da client ɗinka ko kuma customers ɗinka masu zuwa wajenka bukatan kasuwancin naka. Lallai amana da gaskiya ita ce take ƙulla dangantaka mai kyau a kasuwanci.

To ina iya tafiyan mai nisa na kilomita biyu ko kilomita uku da ƙafa. Eh ina iya tafiya da ƙafa na, na tsawon awa ɗaya ko awa biyu kuma ba tare da na tsaya na huta ba. Wannan tafiya na awa ɗaya ko awa biyu shi dai-dai yake da tafiya na kilomita biyu ko kuma ace kilomita uku zuwa ma huɗu wani lokacin idan ina tafiya da ƙafa.

To aikin gida da nake yi kullum shine sharan ɗaki. Sai na share ɗaki na inda nake rubuce-rubuce, watan inda nake karatu kenan. Ba daidai yake da inda nake bacci ba. Don haka kullum nake ƙoƙarin share shi. Wannan shi ne aikin da nake yi kullum a gida.

A'a, ba na kwana a cikin ɗakin aikina. Ɗakin karatu ne inda nake ce ma study room. To ina da takardu sosai a ciki da fitilu wanda nake amfani da su kamar library yake. To in na shiga cikin shi, na kan yi awa ɗaya, biyu har uku ina karatu a ciki. To ba na bari yara su shiga ciki don kar su yi wasa da takardu. Shiyasa ni da kaina nake shiga in share takarduna, in goge su. Kullum kuma nake yin wannan aikin a ciki.

Ina cin abincin dare ne misalin ƙarfe takwas ko bakwai na dare, bayan kuma na yi gama nakan, a, koma na ci apple guda ɗaya kafin na kwanta. Nakan yi ƙoƙarin samun apple din ne kafin na ci wani abinci. Apple din shine abin ƙarshe da nake ci kafin na yi asalin kwantawa. Ƙarfe dai bakwai na gama cin abincin dare gaba ɗaya.

A'a, ba na tauna goro, ba na cin goro kuma ba na mu'amala da a taɓa sigari ko wata abu haka. A'a, ba na cin goro amma ina shan kayan zaki kamar su lemu kuma ina cin biskit kuma ina cin abubuwa da aka yi daga si filawa haka irin su biskit ne da su cake ne da wasu ababe haka makamantansu.

To kayan ɗakin dai danafi so sune kaya na kallo, su talabijin, su dish ɗina, da soundset ɗina, su rediyo kenan da spika, da home tiyata ɗina a haɗe, da TV na na bango, da kuma PSP ɗina na buga game ɗin ƙwallo da ni da yara na. Wa'annan sune kayan ɗaki wa'anda nafi so sosai sosai.

Ina zuwa kasuwa ne ranar Juma'a da kuma ranar Asabar. Kasuwar da muke zuwa ranar Juma'a, kasuwar da muke siyo nama ne, kayan miya da ababen da muke amfani da su a kicin na gida. Sa'annan kuma ranar Asabar, kasuwar da muke zuwa irin kasuwar supermarket ne inda muke siyo abinci wanda yara ke tafiya da shi makaranta. Irin su biskit, su dan juice ɗin su, su caprison da cincin da ake sa masu a cikin breakfast lunch bag ɗin su don su kai makaranta.

Toh shiken ana taimakawa mutanai ta hanyar koyar da su ne a makarantu. Nakan je makarantu haka domin in buƙaci masu makarantun su ba ni waje dan na shiga nima na taimaka ta hanyar koyar da su yaran. Wannan shi ne hanya da nake bi na nema taimakawa al'ummata ta bayad da abin da nima zan iya. Ko da ba na kuɗi ba ne amma ina ƙoƙarin bada taimako na ilimi.

Eh ina iya rera waƙa sosai. Ina iya rera waƙa ta gargajiya kuma ina iya rera waƙa ta bature, wato ta turanci make nan a misali. Kuma nakan rera waƙa da kaina haka kawai don nishaɗi idan na zauna. Haka zalikakuma idan wani yana son in rera mashi waƙa nakan iya rera mishi ba tare da na ji kunya ko na ji ƙyashin yin wani abu. Kuma ina da dabaru da yawa na rera ita wannan waƙa da nake magana akai.

To abin da yafi bani ƙwarin gwiwa a wajen aiki shine idan ana biyana albashi akan lokaci. Eh idan albashina yana shigowa akan lokacin da nake buƙatan shi, wannan ke sani nayi aiki tuƙuru yadda ya kamata ba tare da gazawa ba. Idan kuma na ga albashina bai shigowa a lokacin da ya kamata, to hakan ke sa ni kuma inji na ji sanyin gwiwa a wajen aikin ko kuma a yin aikin gabaɗaya shi kan shi.

Eh na fi son amfani da alƙalami wajen aiki sosai, balle lokacin da na ke da buƙatar na yi rubuce-rubuce. To na fi son na yi amfani da alƙalami kuma mai tawada baƙa. Yauwa ita ce ke sa rubutuna ya yi kyau, ya haskaka kuma ya daɗe yana ba da ma'ana. Kuma idan kuskure akayi ita wannan tawada baka da ita ake gyara ta kuma rubutun zai fito ba tare da wannan kuskure ya bashi tankarda ba.

Dangantakarmu da makwabtan mu tana da kyau sosai. Muna da alaƙa mai kyau tsakaninmu da makwabtan mu gaba ɗaya. Idan makwabtan namu basa nan, to tamkar iyalansu basa gane haka dan duk abun da makwabtanmu suka saba yi, zamu yi ƙoƙari mu ga iyalansu sun cigaba da samun wannan taimako ba tare da wani ɓatan lokaci ba. To irin wannan dangantaka shi ya sa makwabtan gaba ɗaya ake da dangantaka mai kyau tsakanin kowa a cikin unguwar.

To a ƙarshen mako dai ina da shiri da yaƙinin zuwa kama kifi a rafi. Wannan kama kifi da nake zuwa ina yin shi ne ta hanyar jefa fatsa cikin ruwa da kuma tana. Tana shine wanda muke sawa a cikin shi jikin fatsa, sai mu jefa ruwa, sai mu ɗan jira idan kifi ya ɗan zo ya fara ci, sai mu wayo mu jawo shi. Kifin da wannan patsa ɗin wa je shi ke nan mun kama kifin. To, abin da nake shirin na je yi ke nan wannan ƙarshen makon in Allah ya yadda.

To ina goge haƙora misali sau biyu ne a rana. Nakan goge shi da safe kafin ma na ci abinci. Sannan kuma bayan na gama cin abinci da daddare bayan na ci ƙwai. To nan take shi ma sai na ƙara ɗauko burushi na da abin goge shi haƙorin, na ƙara zubawa, na ƙara wanke shi bakin da daddare. Ya zama ke nan na wanke bakina ko na goge haƙora na sau biyu a rana. Sau biyu a rana nake goge haƙora.